A jam'in Hausa yana da salo gaskiya kam iri-iri. A kuma nahawun Hausa zaka ga jam'in yana ɗaukai siffofi kala-kala kuma yana ɗaukai salo iri-iri. A kamar misali in kace gida zaka ce gidaje. Kaman misalin riga, zan ce riguna ko wando zan ce wanduna. Ko zane zan ce zannuwa. To kaga wannan duk kusan a salo ɗaya suke ɗauka. Akan in nace gida ka ga shi kuma wannan gidaje, cokali, cokulla, kwano, kwanoni. Leda, ledoji to haka za ka ga salon jam'i a Hausa yake ɗaukanbsalo. Yana ɗaukar salo daban-daban yana ɗaukan kuma abubuwa kala-kala wurin furucin yanda jam'in yake.

A duk lokacin da gaskiya na aikata wani abu na kirki ko kuma wani abin alkhairi to ina jin ina alfahari da kaina sosai. A'a ina jin a jikina na kyauta abun da nayi abun kirki ne wanda ya kamata ace a cigaba da yi. Ah alal misali akwai lokacin da na taɓa taimaka ma wani bawan Allah wanda yake buƙatar taimako to gaskiya a lokacin a'a naji daɗi sosai saboda yanda abunda na taimaka mashi da shi dan yayi mashi daɗi kuma a lokacin yana cikin buƙatar abun. To shi yasa ko ba wannan ba duk lokacin da na taimaka ma wani naga huska shi akwai fara'a da kuma nuri da kuma a'a yaji daɗi sosai to hag ga Allah ina jin daɗi sosai. A'a sannan kuma abun yana mun daɗi sosai har a cikin raina.

Yanda nake magance matsaloli a aiki, abu na farko dai ina yin ƙoƙari in fahimci shin wace irin matsala ma ce. Ah, idan na fahimci matsalar, sai in ga to daga ina matsalar take, kuma meye yasa matsalar ta faru. To in dai ka samu wa'annan amsoshin, to sai in ga sau, sai in ga magance matsalar, to sai in nuhi yanda zanai in magance matsalar. Kai tsaye. Sannan kuma abu na ƙarshe wanda nake ƙoƙari in ga na yi, shine in yi ƙoƙari in ga yanda matsalar ba ta sake faruwa ba koda nan gaba ne. To haka nake yi in dai a wurin aiki ne wata matsala ta taso, to ina bin wa'annan matakan. Cikin ikon Allah in na bisu kuma, zaka ga matsalar ta ƙwaranye, ta kau, sannan kuma kaga in sha Allahu matsala ko da nan gaba ba za ta, irin ta dai ba za ta ƙara tasowa ba.

Eh, kujeru na suna da ɗadi, suna da daɗin zama saboda kujeru ne na zamani, a waɗanda kuma an yi su da inganci da nagarta. Dakaga sosan in ka zauna baya, baya irin wancan lutsawaye bai da irin wancan taurin kuma bai da, dan ya lotse kuma bai, nan da nan haka sai ka ga ya ta so. Suna da daɗin zama gaskiya sosai.

To, ina inganta aiki na ko kuma in ce muna inganta ayyukan mu ta hanyar yin ƙoƙari mutum ya ga ya yi aiki na gari a duk inda ka samu kanka kana yin wani aiki, wannan aikin ya haɗa da aikin wani ne ko kuma ƙarƙashin wani kake aiki ko kuma kai da kanka kake ma kanka aiki. To, ya kamata mutum dai yasa tsoron Allah sannan kuma yasa amana a cikin lamarin yadda zai yi aiki na ƙwarai, kuma aiki mai nagarta.

Eh ina son karanta littattafai amma gaskiya ba so sai ba. Ah gaskiya dadaina dan nafi karanta littattafai amma yanzu da internet ta wadata zaka ga a shafukuka, ah akwai shafukukan da suke wallafa littattafai kala daban daban. To gaskiya nafika yi karantawa a internet a yanzu sabanin da da babu yawaitar su haka. Dole sai dai mutum ya karanta littafi wanda aka, wanda aka buddo.

Ka, ba ni iya gabatar da rahoto gaskiya. Saboda rahoto tau aiki ne na ƴan jarida, kuma yana buƙatar mutane masu ƙwarewa a aikin ko kuma irin mutane masu baki. Akwai mutanen da nasani na wa'i da tabbas za su iya yin rahoto anan cikin unguwa sabida sunada baki irin mutanen ne masu baki kuma suna da baiwar magana haka. To duk wanda ke da irin wannan abun, za ka ga ɗaukar rahoto kai rahoto a wurin shi gaskiya ba zai mai wahala ba. Saɓanin irin wanda bai da surutu haka sosai. Kuma nima gaskiya ni bani da gabatar da rahoto.

Inda za'a bani zaɓi in zaɓi lokacin dana fiso a shekara, gaskiya zance maka nafi son, ah, lokacin sanyi. E, lokacin da yake tahowa da sanyi. Gaskiya na fi son wannan lokacin. Saboda ni ina irin wannan yanayin ana wannan lokacin gaskiya jikina ko lafiya yafi saboda nan wajejen muna fama da yanayin zafi sosai. Zamuyi watanni shidda ko bakwai a shekara kusan ana zafi. To kaga munan, gaskiya ni dai yanayin sanyi yafi mun. Ina son yanayin sosai. Sannan kuma jikina yana son yanayin sosai jikina kuma yafi lafiya sosai a wannan yanayin.

To, maganin gida akwai magunguna na gargajiya sosai waɗanda zaka ga iyalai suna amfani da shi. A gaskiya mu anan a gidanmu za ka ga muna amfani da maganin basir za ka ga magani ne wanda ake amfani da shi na ɗan kanoma. Gaskiya shi ne muka fi yawan amfani da shi. Za ka ga sassaƙe ne na itace masu ɗan bauri haka. Kuma in mutum ya sha wani bai, in mutum ya sha yakan ji jikin shi ma ya canza haka. Mutum ya kan ji ya samu sauƙi da dai sauransu.

Shude shirye-shiryen Hausa wanda ke a talabijin ana yin su ne a tashar Hausa kuma za ka ga akwai shirye-shirye da dama. Akwai dramomi, akwai labarai, akwai wasannin yara, akwai, ah, al'adu, akwai baƙwannin mako waɗanda za ka ga an gayyato su zo suyi. Fira akwai dandali nishaɗi wanda za ka ga barkwanci ake yi da kacici-kacici da dai sauransu. To za ka ga haka za ka suna yin shirye-shirye. Akwai ma shiryen shiri da za ka ga anan wanda ake yi wanda suke gayyano ah a baƙon mako za ka suna gayyato ƴan Kannywood masu haɗa fina-finan Hausa suna gayyato su suna zuwa nan suna fira da su da sauransu.

To shidai dillali, shine ke kai ruwa ya kai tsaki, kuma shike tsakanin sana'a ce, itama ma tsohuwar sana'a ce ta Hausawa sukeda wa'anan dillalan. Zaka gani in kaje kasuwanni da wurare, kai hatta ma in cikin unguwanni za a yi sai da wani wuri ko gidaje ko kuma ma dabbobi akwai wa'anan dillalan. Zakaga, za a nemo su. A su abunda suke yi, zagawa ya danganta. Aaa, in misali dillalin gidaje ne, ana kiran su su yima gidaje, gidaje kuɗi ko suyi ma fili kuɗi, za su yi mai fili. In kana so ka saida fili ka kira dillali zai yi mai kuɗi kusan kashi uku. To a ciki ake ɗauka wanda ya dace da abinga sai a je a saida. In aka saida akwai, yanzu ma duk kusan kaso ne ake basu akan abunda aka saida shi wannan filin ko, ko gida suna da wani kaso kenan bisa wani kaso ake basu a cikin kuɗin da aka saida. Haka kuma in kaje kasuwanni za kaga akwai dillalai a wurare da dama. Su kuma a nan wajajen ya danganta dame aka saida da darajar shi, to nan ake ɗan sallamar su, wannan ita ce sana'arsu. Kuma sannan dillalai suna zuwa suna neman masu sayan abubuwa. Su taho su kawo su haɗasu da masu saye.

To abun da ya danganta da me ya ɓace kuma ina ya ɓace in dai cikin gida ne wani abu na wa ya ɓace to ƙoƙarin da nake abu na farko in tuna ina ne na ajiye shi. Akwai abu na ƙarshe nawa wanda ya ɓace wanda na ɗan sha wahala kafin gano shi shine ah abun da ake sawa ah a kunne earpode ah earpiece abun da ake sawa a saurari sauti a cikin kunnuwa. Ah na zo na ajiye shi kuma inda nake tsammanin na ajiye na yi iya tunani na inda na ajiye shi daga ƙarshe ban samu ba. Sai da ne kusan kwana biyu ina bincike in duba ba na in duba nan in duba na ban gan shi ba. An na fara fidda rai ƙila yana tuna ya yi yiwuwa waje na yar da shi. Sai na zu sai na tuna kayan da na sa wandon da na sa ƙarshe farat da na tuna da abun. Sai na zo na bi to ina sa hannu cikin aljihun wandon na baya sai na ji shi.

Kai gaskiya ba ni son barkono mai yaji, yana wahalar da ni. Aaa ko da dai, ko da zan iya jure ma barkono mai yaji, to tsakani da Allah sai ya, sai na ji jiki sosai. Saboda duk inda ma yaji yake a cikin abinci ni gaskiya ina ƙoƙari in kauce mai. Saboda yaji, ni dai ba ni son shi sosai kuma jikina ma baya son shi.

To idan aiki ya yi yawa, a gaskiya hanyar da nake bi mafi sauƙi ita ce in tsara yadda zan gudanar da aikin. Ina iya raba shi kamar gida uku ko huɗu, ya danganta da yanayin aikin, in yi shi bangare-bangare. To in nayi mai haka zai zo min cikin sauƙi. Abin da kuma wani bi yake bani haushi idan aiki ya yi yawa, ya cunkushe, to ya zamanto cewa da ya zamanto cewa gaskiya babu wani tsari da za a bi wurin warware wannan aiki ko kuma inda za a bi a samu mafita.

Eh ƙwarai da gaske, ina iya tuƙin mota sosai. Ah ina tuƙa mota sosai. Kuma motar ba wadda bani iya tuƙawa. Ina iya tuƙu manual kuma ina iya tuƙa mota ƙirar automatic. Manual ita ce wadda mutum zai iya sa-- wadda zai samavmotar giya da kan shi. Ita kuma automatic ita ce wadda motai ita za ta riƙa sa ma kanta giya. Yadda za ta yi daidaj gudun da ka taka ta daidai gudun da za ta sa ma kanta wannan giyai. Amma ina tuƙa mota sosai, na iya mota.

Kai gaskiya ba na iya ɗinka tufafi. Aa, shi ɗinka tufafi kaga sana'a ce kuma tana buƙatar horo, tana buƙatar horo sosai kuma da gogewa kafin mutum ya ce zai fara yawan nan ɗinka riga ko wando ko wani abu haka. Gaskiya ba ni iya ɗinka tufafi saboda ba ni da gogewa kuma ba ni da horo a kan ɗinki. Wannan sai dai mu ɗinka.

To ranar da nayi aiki mai yawa gaskiya rana ce lokacin da ina a Puntuwa ina aikin banki. A watan rana ce bayan an je an yi hutun. Sallah sai haɗe da asabar juma'a ba a yi aiki ba sannan sai ya zamanto. Asabar ba aiki, lahadi ba aiki kuma litinin ranar hutu ce ba aiki aka haɗa rana huɗu. To a ranar nan gaskiya na shaida nayi aikin da bantaba yi ba saboda tunda na je ƙarfe takwas har ƙarfe shidda kusan aiki ake ba sagaitawa. Saboda kostomomin mu sun tara kuɗade da dama suna so su shigar dasu banki. To gaskiya aikin ya yi yawa sosai shine aikin da na san na taɓa yi mai yawa a rana.

A babban garin da zan faɗi wanda na taɓa zuwa gaskiya shine jahar Lagos. A lokacin da na fara zuwa jahar Lagos a farko, a na yi tafiyar ne ta, ta mota kuma tafiyar da na yi daga jahar Katsina zuwa Lagos kusan kilomita ɗari bakwai da hamsi, a ɗari tara da hamsi, kilomita ɗari tara da hamsin ne. A gaskiya na gaji sosai kuma da na je Lagos din, abun ya ƙayatar da ni yadda na ga garin. Sai tafiya ce ta biyu da na ƙara komawa shine na hau jirgin sama. Wanda gaskiya shine dai babban garin da zan ce muka na taɓa zuwa a anan Najeriya.

Abin da nake yawan saye a da da kuma yanzu ina yawan sayen gwangwanin madara ta ruwa a a da duk gwangwanin a bai wuce naira ɗari da tamanin ba zuwa ɗari biyu. In ka tina shekaru biyar ko shida haka da suka wuce baya amma yanzu kusan gwangwanin ana sayan shi kusan ɗari takwas zuwa dubu ɗaya. Toka ga akwai bambanci sosai. Shine abin da gaskiya tazarad da naga na samu a shine gaskiya abin da nake ya wansa yi a da da kuma yanzu. Da kuma yanda aka samu bambanci da kuma yadda farashin yake ƙara hauhawa ko kuma darajar kuɗin mu take raguwa.

To, shi dai yaro na kowa ne. Ita wannan al'adar ta tarbiyyar yara sosai. Al'ada ce wadda Hausawa suna yin ta kuma maƙwabta da maƙwabta yana ɗaya daga cikin haƙƙin maƙwabtaka. Kuma kasan cewar mutum maƙwabci nagari yana al'ada ce ta fita da yaro sabo da da yaran ka da na maƙwabtan ka duk indai ka kula da tarbiyyar su suka tashi suka zama mutane na gari. To al'umma ce za ka taimaka a gina a samu al'umma ta gari, al'umma amintacciya kuma wadda a nan gaba za ta taimaka ma ba ma yaran ka taimakawa ba ka taimakawa al'umma da yankin mutanen yankin wurin saboda ka taimakawa wurin yin tarbiyyar su.

To gaskiya a kullum ina kwana ina kwanciya da a dare gaskiya bana kwanciya da wuri. Ah ina kwanciya irin wurin ƙarfe sha ɗaya ko biyu a duk rana saboda idan da wasu abubuwan da nake so in diba a yanar gizo intanet kenan kusan duk lokacin nake samun damar dubasu. Sannan kuma in ina da wani aikin da zanyi wanda yana buƙatar in yi shi a cikin wannan daren zan yi ƙoƙari in yi shi. Amma dai duk abuna bana wuce ƙarfe shabiyu gaskiya sai in kwanta.

To, in dai zan saurari waƙa to gaskiya ni ina kunna waƙa in sauraren ni kaɗai. Kuma waƙar da ni ke saurare ni ta waya ta nike kunnawa ya danganta da abin da nake so in saurara. Da na je ta wayata zan shiga phone haja da zanyi kunna ita wannan waƙa to sai in saurara. Amma wani bi na kan sa in ni kaɗai zan saurara, na kan sa abin jin ƙara ta kunne iyafis ke nan in saurara. Sannan kuma in ba kowa in ni kaɗai ne a wuri ko a gida ina so in samu wani nishaɗi haka to sai ina ɗan sa ƙara amma ƙara bada yawa ba yanda za ta fita waje ko ta takurama wani.

Gidanmu ko ince gidana yanzu inda nake zaune gaskiya bai da girma sosai. Ku yana da ɗakuna biyu sai kitchen ɗakin dafa abinci, sai parlour ɗakin da ake zama ai kallo kuma a sauke baƙi, sai store ɗakin da ake ajiye abinci sai kuma ɗan hili tsakar gida wanda bai da yawa. Amma gaskiya ƙaramin gida ne sosai.

A ranar ƙaramar sallah ita ce ranar da ake buɗe baki. Abin da nake nufi ranar da ake buɗe baki shine ranar da ake ɗaya ga watan Shawwal kenan. An ajiye azumin watan Ramadana, an yi sallah baki ya buɗe, kowa yana cin abinci. Za kaga gaskiya rana ce ta farin ciki, ta murna da kuma ranar ci da sha. Za kaga ana abinci kala-kala sosai, kuma zaka ga ana ziyarce-ziyarce, ana kuma tarbar baƙi kala-kala saboda ranar, ranar ci ce da sha da kuma murna da kuma addu'o'i da kuma ziyarar 'yan uwa da abokan arziki, da kuma sada alher zumunci da tsakanin 'yan uwa da maƙwabta da dukkan abokan arziki wa'anda ake hulɗa.

A gaskiya unguwar mu da daddare za ka ga akwai fitilu a kan tituna, wa'anda ke haske titi. To za ka ga su kaɗai ne za ka hango inda haske yake. Sai kuma za ka ga akwai ƙofar wasu gidaje inda su sun akwai haske ƙofar gidan sun sa ƙwai wanda ke haska ƙofar gida. Amma za ka ga gaskiya ƙusan unguwar za ka ga shiru taɗan yitsit haka da daddare sai inda hasken wannan fitulun yake.

To, ayyukan gidan da ake yi kullum sun haɗa da shara, akwai kuma wanke wanke, akwai dafa abinci. Gaskiya sune kusan manyan ayyukan da kusan kullum za ka ga sai anyi su, sai kuma wanke banɗaki shima yana ɗaya daga cikin ayyukan da kusan kullum aka ga ɗabi'a cewan da sai anyi su a gida.